Na fi son fensir akan alkalami, sabida ina jin daɗin rubutu da fensir. Sannan fensir ina da damar gogewa da kilina idan na yi mistake. Shi yasa na fi son fensir akan alkalami. Ina jin daɗin amfani da fensir, shi yasa nake son shi. Kuma idan na yi mistake, zan iya zuwa in goge da kilina.

Eh, ƙwarai ina koyan wata yare. Ina koyan yaren Turanci sannan ina koyan yaren Larabci. Bayan yare na Hausa da na iya. To ina koyan yare guda biyu. Ina koyan yaren Turanci sannan ina koyan yaren Larabci. Wani yare ka buɗe ina koyan su?

Ina ajiye takardun aiki a cikin fayil sannan kuma ina kawone su a wadrof ɗin da muke saka kayayyakin aikinmu sabida tsaro. Ina ajiyewa ne a cikin fayal. Kowane fayil muna ajiye shi tare da Summary na abin da kunsa a rubuce na muna ajiye shi aka wane daga yafe a cikin wadrof kuma kowanne muna kiyaye shi ta hanyar muka in buƙata za mu same shi yadda muke so.

Muna da lambobi masu albarka da yawa. Muna da lambobi masu albarka misali guda shida, sifili bakwai, tara bakwai, koko shida. Muna da lambobi masu albarka da muke amfani da su saboda tsaro. Muna jin daɗi da amfani da lambobi masu albarka. Lambar mu mai albarka tana nan a rubuce a jikin katikan mu sannan kuma tana nan a rubuce a ƙofar ofishin mu. Muna amfani da lamba albarka.

Mukan gaisa da mutane ta hanyoyi guda biyu. Ina gaisawa da yan uwana mata ta hanyar gaisawa da hannayen muwa toh mu safa ha. Sannan kuma muna yi idan yan uwana ne na jiki muna run gumar juna. Sannan maza kuma mukan gaisa ne ta fatar baki. Muna gaisawa in gaishe su da ina kwana idan da safe ne. Idan kuma da rana ne za mu ce ina wuni. Idan kuma da daddare ne za mu ce barka da dare. Yana yin gaisuwar muke nan a cikin jama'a. Mukan gaisa kalolin gaisuwa da dama. Da safe ina kwana, da rana kuma ina wuni, da daddare kuma barka da dare.

Eh ina son fatan samun cin yawa, ina fatan in samu da yawa. Idan dai zan samu to in samu da yawa. Fatan da nake yi kenan arayuwa ta. Ina da fata sosai na samu in ci da yawa duk wani abun da zan samu to in same shi da yawa. In zan samu harkar kuɗi ko alkhairi ko kayan sawa ina so in sane su da yawa. Sannan kuma ina son in yi shekaru da yawa idan Allah ya bani. Ina fata in samu tun yawa sosai da sosai.

Wari ina son kallon fadi warana. Kallon fadi warana yana ƙayatar da ni. A waigaya da ina yi da mace, ina jin daɗi idan na kalla. Shi tanakin fitowa da yamma domin kallon ya- rana za ta faɗi. Nakan kalla fadi warana sosai sosai.